Sau nawa kake ƙidayar kayayyakin ka? Kina da kayayyaki wasiƙa in dinga tayaki ƙidayawa. Na ƙidaya shi sau ɗaya na ƙirga ba wani buƙatan kuma in ƙara ƙirga wa shi ke nan na aje su. Ai yawan kirga kaya mana iya baka to kuma rashin yadda kuma yana kawo mutum ma ya cuce ka.

Ya, ya, ya kake neman izinin hutu? Wato, indai ina nema izinin hutu, rubutawa nake a takarda in ba su a gun aiki. Shikkenan faƙat inna ba su, su rubuta mun nima in samu na yi, in suka approving in tafi hutu, babu wuya. Duniyan nan ba wuya, hedai in mutum ya ɗauketa da zafi shine kawai alamarin.

Kana cire takalma a gida? Na fahimce ku. Ma'ana na shiga ɗaki ina cire takalmi. Dole in cire takalmi sabida bazan ɗauko datti da wasu abubuwa da ba dai-dai ba inzo in shiga ɗaki da shi ba. Bai kamata ba. Yakamata ace abubuwa sun tsayu kuma sunyi kyau ɗaki yayi fes fes.

Kana son kallon wata da dare? Eh, nakan son kallon wata da dare a wani sanyi. Amma wani sa'in kuma ba ruwana da kallon wata, sabida, ah, ni ba yaro bane. Yara ai su ke jin daɗin kallon wata, su sha'aninsu, su ji daɗi alamirin kuma su ƙalle shi yanda abu yake. Amma game da ni babba, kawai ka bani da in janye bacci.

Kana bin ƙa'idojin aiki, ƙa'idodin aiki gaskiya ina bi. Na farko ina zuwa wurin aiki zan ɗauko helmet ɗina ko auto kes da zan ba ku, in yi in sa, in samu takalmi wato na ƙara ƙafa wanda ake ce ma safety, in sa sannan in sa eye glass ina, eye glass ina sannan in sa earplug ina. Shikenan ƙa'idodin aiki na farko sannan kiyaye ayuka in sare yanayi kyau.

Nawa madubi kuke da su a gida? To a gida dai gaskiya madubi guda ɗaya ne wanda mata na ta siya ta ajiye. To shine madubin kawai to kuma, irin wani amfani indai a gare ni ne? Ni da nake namiji amma gare ta ita mace. Yana da amfani gaskiya sosai tunda tana amfani da shi. Tana nan tana jin daɗin kayanta.

Yaya kake yanke shawara aiki? Wato yanke shawara a aiki me sauƙi ne idan akwai abubuwan da zan shawara a ciki, dubawa nake wanne ne mafi amfani, wanne ne kuma ake buƙatar gaggawa a kai. To wanda ake buƙatar gaggawa akai shinake zuwa nasamu nayi abunda zanyi akanshi kawai faƙat.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiya na kwakwa shine nake amfani da shi a gidana, duk da dai akwai masu amfani da wanda ake ce mana laushi. Amma ni na kwakwa, shine na zabo dashi nake nake amfani da shi na kujenda dashi. Kuma hakan take.

Kana iya busa tsaki. Tsaki kuma kuke magana kamar wani abun arziƙi. Tsaki kam ai ko kana so zan buga ma yanzu a wuce gurin gaskiya. Tsaki wani abu ne da dai gaskiya bai da amfani dai amma dai na iya bugawa nima. Taurari wanne yayi sai a hankali. Mutane sun koya buga tsaki wanda kuma bai kamata ba. Amma to ya muka iya dai. Haka nan zamu ta mu'amalar mu mu yi ayyukan mu a haka.